Kana da sa hannu a saƙonninku? Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh tabbas, na da sa hannu a duk wani saƙonninmu. Eh ni fa ba na iya zama ina kallo abun da ya shafe ni kuma ace wai ban sa hannuna a ciki ba. Abun da ya shafe ni, in dai abun da ya shafe ni ne na kan yi ƙoƙari na gani na sa hannu a ciki. Saboda in ga yadda abun yake gudana. So a takaice dai na da sa hannu a duk wani abun saƙonin da ya shafe mu. In dai abun ya shafe ni to nan, maran bari ya wuce ba tare da na sa hannu ko kuma na shiga daga ciki na yi aiki na ga yadda abun yake ba.

Kana koyon wata yare? Kana koyon wata yare? Eh, hakika nin gaskiya ina son na koyi wasu yarurruka ba ma yare guda ɗaya ba. Amma a halin yanzu dai bana koyon kowacce irin yare. Amma gaskiya ni ina sha'awan koyan yarurruka da yawa. Da zan samu maduggarin da naje in samu in koya yarinsu na iya yarinsu saboda na da burin hakan. Amma a halin da ake ciki yanzu bana koyon kowacce irin yare banda yarurrukan da na iya. Wanda suke hada da Turanci da Fulatanci da kuma Hausa. Bana koyan ko wani amma ina son daida in samu in koya Larabci. Ina son na ga na iya Larabci sosai sosai.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh tabbas, ina son ɗakina yayi haske. Bani kaɗai ba, babu wanda zai so ya ringa zauna a cikin duhu. Ko wane zai fi so idan ya zo ɗakinsa ko da rana ko da daddare, ya ganshi cikin haske. Domin ma haka nake so in ga ɗakina kullum a cikin haske. Duk dade wani lokacin ana samun tangarɗan rashin wutan lantarki, ko kuma ka zo wuyar ka babu chanci. Amma da so samu dai kullum ɗakina ya kasance a cikin haske. Duk lokacin da na dawo na ganshi cikin haske. Hakan zai sa ya kasance aƙoi tsaro. Ba abu na zai shiga ya maƙale duwanni, abun da ya shiga za ka iya zo ka gan shi. Amma in ba haske dai wani abu zai iya shiga ya laɓe kai ba ka sani ba.

Yaya wuri aikin ku yake? Yaya wuri aikin ku yake? To wuri aikin mu dai wuri ne mai tarin yara, mai tarin mutane. Saboda makaranta ce. Tuma du inda aka ce ma makaranta ne dole za a samu ɗalibai, da yawa da malamai. Amman dai ana iya ba kin ko gari don a gani an kawo canji yanayi inda za a iya ɗaukan ɗalibai ba dayawa ba. Saboda idan yara suke yawa dai aikin na da wahala sosai. Amma dai muna jin daɗin wuri aikin mu gaskiya saboda ana samu fahimtan juna. Ni ina yin aiki yadda ya kamata ba tare da wani tangarda ko matsala ba.

Wane irin takalma kake fi so? Wane irin takalma kake fi so? To ni dai na fi son takalma wanda yake nan very simple ba koba ba kaman silifas haka. Ba na son takalma wannan dai matse ni kuma. Inaa son takalma da zan saka ina shan iska. Yan sa ba na son koba. Na fi son dai simple shu haka wanda ba rai matse kaba. Hade da dai idan ka saka irin shi akwai dotti. Amma dai na fi son irin sa sabuda kafa na na da zafi. So ina sa koba dai zan dinga hada zafi. Amma ina sa simple shu kaman silifa saka ba ni da wani damuwa.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? To, Alhamdulillah, an dai samu nasarori da yawa a wurin aiki, wanda ba za a iya lissafo su ba. Gaskiya wurin aikin mu na samu nasara ƙwarai da gaske. Domin idan kana aiki dole za ka samu experience kuma za ka samu zamantakewa da mutane. Sannan kuwa ga albashi da ka ke samu. An dai samu ci gaba sosai a wurin aiki, babu.

Kana iya rera waƙa? Kana iya rera waƙa? To gaskiya ni ba mawaƙi bane. Sabili da haka ban iya rera waƙa ba. Sai dai ina maimaicin waƙa. Ina iya ina jin waƙa sannan ina bin waƙan amma wai na zauna ni kaɗai na rera sabon waƙa gaskiya ban iya ba. Ba aikina bane, ban taɓa yi ba. Ina dai sauraron waƙoƙi da yawa kuma wurin sauraƙon na kan iya haddace waƙa har na zauna ina rera waƙa. Amma ace wai nine na rera waƙa sabon waƙa wanda ba a taɓa rera shi ba to wannan kam ban iya ba gaskiya ba hurumi na ne ba. Haka ne wakil.

Me ka ke yi da raguwar abinci? Me ka ke yi da raguwar abinci? Ta. Idan mutum yaci abinci ya ƙoshi kuma abincin ya ragu bari iƴa cinye ba. Ni abunda nake yi na kan nemi almajirai na basu saura abinci. Idan kuma ban samu almajiri ba wani lokaci na kan zubar da saura inda ba zan iya cinye ba. Idan kuma ba abinci da zai lalace ba ne, zan ajiye shi ne sai zuwa can an jima inna jin wunya zan sake jinɗa ko abinci na ci. Almajirai aka safe dai na fi kyautar da sauran abinci indai ma yara almajirai na basu sauran abincin raguwar abincin saboda karya lalace. Saboda in na bashi ma ba iya ci zai yi ba haka kawai zai zo ya lalace. Amma in na ɗauka na basu su sukaje suka ci to gaishe bai lalace ba kuma ina da lada.

Rubutunka yana da kyau. Rubutunka yana da kyau. Ta hakikanin gaskiya, rubutuna dai babu yabo babu fallaza. Alhamdulillah rubutuna dai yana da ɗan kyau zan yi cewa. Saboda dai idan na rubuta zan iya karanta wa kuma in na rubuta mutane ma su kan iya karanta wa. Ban taɓa samun ƙorafi ba wai rubutuna bai da kyau ko bayi haske ba ko mutum ba ya gane wa ba tun da na ƙi. So da wannan na ke tabbatarwa eh tabbas rubutuna yana da kyau sosai.

Sau nawa kike duba saƙonni a aiki? So nawa kake duba saƙonni a aiki? To, nakan duba saƙonni a dul lokacin da na samu sabon saƙo ya shigo. Ba wai ina da takamaiman lokacin dubawa ba. Nakan duba akai-akai ko an samu sabon saƙo wanda ya kamata a duba shi. Ee ka wai. Amma ba wai akwai lokacin da nake duba saƙonni ba. Duk lokacin da nake free zan je in duba ko an samu sabon saƙo ko ba a samu ba.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Kana kwana a gado ko ƙasa? To, eh to, a gaskiya ni de a gado nake kwana. Duk da dai wani lokacin na kan kwana a ƙasa in ta kama, amma dai mafi yawanci a kan gado nake kwana. Saboda kuma wurarenmu ne yana yin garinmu ne akwai sanyi sosai. Kwana a ƙasan zai iya sa sanyi ya kama mutum. Shiyasa nake kwana a kan gado ko da wani lokaci. Duk da dai wani lokaci ana samun na kwana a ƙasa amma mafi yawan lokaci a kan gado nake kwana.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Ta aiki da rayuwa ko wanne yanada nashi muhimmanci kuma ko wanne yana da buƙatan nashi lokaci. Nakan bawa aikina lokaci, nakan bawa rayuwata lokaci. Idan naje wurin aiki dai nakan maida hankali aka aikine saboda nayi aiki yadda yakamata. Idan kuma na dawo zanci gaba da rayuwata na yau da kullum. Shima nakan bashi nashi lokacin. Bana haɗa aikina da rayuwata, ko wanne ina bashi lokacina daban-daban.